Gaskiya ni ban san me ake kira da ƴan koli ba. Ɗankoli, abun da nasan ƴankoli su ne masu sayar da kayan mata irinsu: zobe, sarƙa da saura. Waɗannan su ake kira ƴankoli. Amma ƴankoli ba su ke sayar da abinci ba gaskiya a maganar gaskiya.

Ni dai a yanzu haka ina adana hotuna na acikin wayoyi na ne, sabida yanzu waya ta ɗauke komai duk abin da kake yi zakaga cewa waya ta ɗauke ma shi. Kuma guri ne wanda zakayi ajiya ba tare da wani ya san abinda ka ajiye ba.

Haƙiƙa ina son shan shayi mai zafi da madara, sannan kuma ina so ya zamance wa idin ka haɗa shi da biredi. To amma, amma abinda yasa tafiyar al'adar gidanmu, ko ta wurin mai shayi, yawanci za ku ga cewa ina shan ruwan bono ni domin nasa lemon tsami.

Togaskiya ni dai gani, abincin da jikina yake nema a lokacin da na gaji ko na abun nan shine abin da ya shafi ganye da kuma kayan marmari waɗannan su ne zasu sanya in fita daga damuwan da nake ko kuma gajiyan dake jikina ya tafi.

Ku gaya mana game da sharar farfajiya da safi. A manza Allah Sallallahu Alaihi Wasallam na cewa "An-naza fatun min al-imaan." Hakika shi tsafta ma yana daga cikin imani saboda haka shaharar farfajiya da safi yana da muhimmanci.

Yadda ake girki da manyan tukwane don biki, ana sanya manya-manyan kasko sannan kuma ana ɗora babban tukunya sabida girki ne na wanda mutane da yawa ke buƙatar za su ci shi. Hakan yakan sa, ah, ga wanda bai iya ba ya koya.

Hau-Hausar rediyo mai zurfi da Hausar titi, ku faɗa banbancinsu da misalai. Hausar rediyo ai Hausa ce ta asali. Hausar titi ai hausa ce wacce ba'a amfani da ƙa'idojin yinta kawai duk abin da ya zo bakinka, indai ka yi, ba Hausashe za ka iya faɗi.

Me kuka iya yi yanzu da baku iya yi ba shekaru goma da ta wuce? Ah, girki, yin wanka da kaina, da kuma tafiya makaranta da kaina, da kuma yin wanki, wanke wanke da dukan aikin da ake yi a gida.

Siyan kaya yake ada kuma yaya yake yanzu. Siyan kaya gaskiya ada yafi sauƙin kuɗi a yanzu kuma gaskiya an tsawala ma abubuwa da yawa wanda ana siyan. Abin da da ake siya nera goma yanzu ya dawo nera ashirin ma to ya ya ninka kuɗin sa kenan akan yanda ake siya ada.

Ku bamu labarin wani shagali mai daɗi da kuka halarta Kai. Gaskiya akwai, akwai shagali mai daɗi da na halarta a rayuwata shine saukar Alkur'ani na ƙanwar mamanmu. Wannan haƙiƙa, ya wadatar da abin da bazan taɓa iya mantawa da shi a rayuwata ba.

To, yanda ake wanke tufafi farko idan ka sanya ka cire kaya, ka sanya su bokiti sai ka zuba ruwa. Idan da omo zaka yi sai ka zuba omo. Idan da sabulu zaka yi sai ka sanya sabulu. Sannan ka cuccuɗa, ka cuccuɗa, ka cuccuɗa, ka sa hannayenka guda biyu.